Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Kai gaskiya akwai waƙoƙi na al'adu da dama suna da yawa wanda na ji a da wanda kuma har yanzu na ɗau amfanin su bana manta dasu ba. Daga cikinsu manyan wa'inda suka shahara akwai Dr Mamman Shata, Ɗan ƙwairo, ɗan anace. Eh akwai sautin da Ɗanƙwairo yake cewa ko ban iya fullanci ba sai na gaida sarki da yaren sa. Allah hukku jan ummarun Abba Allah sai ni jan ummarun Abba. Mi yatti Allah mi yatti annabi jon Allah. Ɗan ƙwairo sai na naja.